Gatana, gatanan ku. Kuɗaɗe da tazuniya take fara da da masu sauraro suke amsa. Ta a, a tashin farko shi wanda zai ba da labarin dai zo ya fara da cewa gatana gatananku. Su kuma a waɗanda ke saurare za su amsa da cewa tazi mu jia. So a haka ne za'a fara. Inda idan ya kai ƙarshe zai ci a ƙurun ƙus takan ku su. So ku kuma idan wani zai baka labari idan na gaskata zai ci maka kunnen kanawa. Zai ka ce kunne na kam sai yace to kula kabe su ka sha labari. So duk yana daga cikin hanyoyin da ake wannan.

Ku gaya mana daga ina kuke samun labarin yanayi. Labarin yanayi to labarin yanayi abu ne wanda gaskiya ta ko ina za ka iya samun shi. A'a za ka iya samun labarin yanayi ta yanar rigizo sannan ka na iya samun sa aa ta hanyar mutane so ya kan iya kasancewa kuma a kasari za ka same su gaskiya ne.

Kalangu da kayan kiɗan gargajiya, ku faɗa game da su a bukukuwa. To, gaskiya waɗannan, ah, kayan sauti ne na gargajiya waɗanda ake amfani da su idan ana bukukuwa na gargajiya musamman a ɓangaren Hausawa da Fulani. To, ah, sautin na su ya kasance sauti ne wanda yake ɗan, ah, da daɗi. Sannan za ka samu mutane suna rawa kala kala, ya danganta daga yanayin, ah, sautin, ah, yake ɗan da ake. To duka irin su kalangu, irin su ƙwarya, ah, duk suna daga cikin nau'ikan, ah, kayan da ake amfani da su saboda gudanar da bukukuwa na Hausawa da ake yi yau da kullum.

Me yafi kyau a da kuma meye fi kyau yanzu? Abinda ya fi kyau a da shine zaman lafiya da gaskiya da riƙon amana a yanzu kuma harka ta saurayi gurin sadarwa da internet da kuma so ko samuwa.

Ya kuke huta bayan ranar da ta gajiyar da ku? Gaskiya bayan ranar da ta gajiyar da mu, mukan tsaya muyi aiki tuƙuru. To zamu tsaya mu huta, mukan samu ɗaki ko wuri inda babu hayaniya da surutun al'umma. Tilka samu muka kwanta nan, karmu mu huta na wani lokaci.

Waɗanne sabbin kalmomi matasa suke amfani da su da ba ku gane ba? Toh nidai yanzu bazan iya cewa ga wata kalma ba. Wadda matasa ke amfani da ita wanda muke taru da su, wadda ba za a yi cewa ba zan gane ta ba gaskiya. So babuta.

Ya ya ake bikin ranar haihuwa a tsakanin ku, bikin ranar haihuwa. To, biki ne da mutane keyi saboda nuna zagayowar ranar haihuwarsu a kan tana da abinci da ruwa da gyara wuri saboda tarone na musamman.

Yaya kuke kwantar da hankali ku idan al'amurarsu ta sa to ana kwantar da hankalin ijina ta hanyar tunatar da juna abubuwan da ka samu na amfanar rayuwa. Sannan akan yi karatu na Alqur'ani ku kuma ambata Allah.

Waɗanne ya'yan itace ne suke samuwa a yankin ku? Wanne kuka fi so? Ya'yan itace, to, zan iya cewa mangwaro, ko abarba, ko ayaba, ko kankana gaskiya duk ina son waɗannan ɗin a' a kayan itacen, ina son su sosai.

Ku gayamana game da fura da nono. Furadanono dai nau'in abinci ne na Hausawa da Fulani wanda ita furar anayin tane da gyero. So za azo ayita sannan azo a damata da nono, sai a riƙa sha gaskiya kuma tanada daɗi sannan tanada amfani acikin jiki.

Ku gaya mana game da tafiyar ku mafi nisa. A halin yanzu, tafiyar da zan ca na yi mafi nisa ita ce daga Gusau zuwa Kebbi. So zan iya cewa ita ce tafiyar mafi nisa da na san na ta bayi kai tsaye.

Ku ba mu labarin tafiya zuwa gida a lokacin sallah. To gaskiya a lokacin sallah akan, ah, shirya kaya sannan a ɗauke abin da ake buƙata saboda a yi shirin tafiya zuwa sallah. Su al'ada ce wadda an sabata kuma tana da dogon tarihi.

Nawa madubi kuke dasu a gida? To a matakin gida kam ba zan iya cewa ga adadin su ba amma dai ni a mataki na ɗaki na yana da guda kacal wanda nasan inda a cikin gida kowa ze iya samun nashi ko kuma gefen mata kowa ta kasance tana da nata.

Ku gaya mana game da abincin da kuka daɗe kuna tunawa. Gaskiya ni bazan iya cewa akwai sha ba, abincin da ka daɗe kana tunashi saboda ka ci. Kawai dai a ana cin abinci in yayi daɗi, kila idan hira ta kawo ko wani abu za ka tuna shi but ba abu ne wanda yana da shi cikin kai ba.

Iska mai daɗi da wuraren ƙuri yaya suke shafar jikinku. Toh gaskiya suna shafa jikinmu, aaa tanan aka samun cikakkiyar ko kuma ta samun lafiya.

Kuge ya mana game da koyo ta waya ko kwamfuta? To gaskiya, a, koyo ta waya ko kwamfuta duka gaskiya yana yin su, ah, amma dai wa yan da shi na san nayi lokacin kuma na abun nan ɗinsa gaskiya.